Ni a gani na halayen da ya kamata a ce abokin cuta yana da shi. Shi ne mai ruƙan amana, wato wanda idan ka ba shi abu bai zai cutar da kai ba. In ka ajiye abu a, in ka ba shi abu ya riƙe ma, inda ka ba shi haka nan za ka dawo ka samu. Saboda, ni ban son mutumin da ka ba shi abu daga baya ya zo yana magana yana cewa wani magana daban. Gaskiya riƙe amana, a gani na ya fi muhimmanci.